Yaya kake magance koke koke. To hanyar bincikan wa'anda ka koke koke me ke danuwa, me matsala? In kuɗi ne ko wani abu.

Nawa kuɗin wutar lantarki? Ya danganta da wutan da mutum ya sha. Bani baƙi ya biya dubu biyar da wasu dubu goma masu ya da dubu ɗari uku.

Ya ya ku ke shirya ayyuka? Ya danganci da ga yadda aiki ya ke ina aikina wanda sai an zauna an yin shirye-shiye ko an yi magana da abokan aiki a yi, kuma wannan na za a je wasu aikin mq sai an taimayya aiki.

Kana kwana a ciki. A'a bana yi. Ka haɗa da kulaccen, ka dai yarda tuwon da a ciki ka ajiye. Akwai leda a ciki sai ka sare wannan da wancan duk cikin lera.